Yaya kike daidaita aiki da rayuwa? Eh ƙwarai kuwa ina daidaita aiki da rayuwa saboda ni mutum ne wanda na san lokacin aiki kuma na san yacce na saba rayuwata. Saboda ina daidaita lokacin aiki, na san abune wanda zan yi shi na ƙaramin lokaci na gama, shi kuma rayuwa wasu abubuwa ne wanda suka jiɓance ni ni kaɗai ko kuma da ni da iyalaina.

Yaya jadawalin aikinku yake? Yanda jadawalin aikin mu ya ke shine, a aikin mu muna da jadawali da tsare-tsare sosai yanda duk za ka zo da safe kuma sannan za ka tashi bayan lokacin tashi amma ana zuwa break a je ayi sallah a ci abinci. Shine lokacin zuwa break.

Yaushe kake farkawa kullum? Eh, a zahirin gaskiya ne kullum ina farkawa tun ƙarfe biyar da rabi ne. Idan na tashi biyar da rabi shine lokacin farkawa na. In na tashi ne dukkan abubuwan da zan yi, sannan sai na koma bacci. Sannan anjima na ƙara tashi nayi wanka, nazo na shirya na tafi wajen aiki.

Kuna da wifi a gida? A'a, ba ni da wifi a gida gaskiya. Abin da kawai nake yi, ina siyan data da nake amfani da shi a kullum. Amma ba mu da wifi a gida. Sabida wifi ma sai a wajen aiki ne nake gani wani lokuta, lokuta. Shi ɗin ma ba koyaushe ba ne. Za a kunna haka mu zo muyi amfani da shi.

Kana jin kukan zakara da safe? Eh ƙwarai ina jin kukan zakara da safe. Saboda ni mutum ne mai kiwon kaji sosai. Ina da zakaru sosai. Kullum da sassafe ma su suke fara tashina, su ringa kuka suna tashi na. To da na ji haka na san gari ya waye. Asuba ta gabato sai na tashi, na shirya, na yi dukkan abin da zan yi. Ina jin kukan zakara da safe.

Sau nawa kake yanka farce? Eh, gaskiya ina yanka farce sau ɗaya ne a duk mako. Saboda duk ranar Juma'a ina ba da yankan farce a manyan kamfarce, saboda sunna ne ka yi wankan farce da aski da wanka da sa sutura masu kyau a lokacin ranar juma'a. To shiyasa nake yankan farce sau ɗaya a duk mako, duk ranar juma'a.

Yaya tura kuɗi ta wayar hannu ya canza saye da sayarwa a unguwarku? Eh gaskiya tura kuɗi ta wayar hannu ya sauya saye da sayarwa a unguwarmu sosai don ya sauƙaƙa komai. Za ka ga mutum yana tare da shi sai baya baya yawo da kuɗi yanzu sai dai in yi sayayya ya tura.

Nawa madubi kuke da su a gida? Ni gaskiya ina da madubai guda uku a gida, saboda da akwai wanda na sa a bayi, idan na shiga bayi da shi nake amfani. Sannan ina da ɗaya kuma a falo, wanda a cikin ɗaki wanda nake amfani da shi. Na karshen shine wanda nake amfani da shi a, a, a ɗaki na ajiye shi ɗan ƙarami.

Kana cimma manufar tallace-tallace? Warai kuwa, ana cimma manufar tallace-tallace sabida ni mutum ne wanda mutane da yawa suna sun bibiye da ni, to don ko tallama wasu sukan bani tallanai masu sabida sun yarda cewa idan na yi tallan mutane za su gani kuma mutane suna son abubuwan da nake tallatawa. Wasu suna gwadawa kuma a yi nasara.

Kana cin tafarnuwa? Warai kuwa ina cin tafarnuwa. Don kullun duk abinda zanci ina cin tafarnuwa. Sabida tafarnuwa yana yimin magani sosai, yana min maganin sanyi kuma inason sa.

Wane abincin gargajiya ka fi so? Eh, tabbas abincin gargajiyan da na fi so shine waina. Ina son waina sosai gaskiya. Idan aka yi mun waina da miya, ina son sosai. Ina son cin waina sabida, a'a na yi zama a Bauchi na yi karatu a Bauchi. Shi ya sa ni ke son abincin gargajiyan waina gaskiya.

Kana son abinci mai yaji? A'a, gaskiya bana son abinci mai yaji, saboda idan na ci yaji yana damuna sosai. Yaji yana tayarmun da ulcer sosai. Yaji yana samun zafin zuciya. Gaskiya bana son cin abinci mai yaji saboda ina da ulcer. Bana son cin abinci mai yaji.

Kana ci da cokali ko hannu? Eh, gaskiya na fi so in ci da cokali, sabida duk lokacin da na ci abinci da cokali na fi samun natsuwa. In ina cin abinci ko da tuwo ne, ina ci da cokali ba wai dole sai hannu ba. Na fi son in ci abinci da cokali.

Kana koyar wata yare? Eh, ina koyan wata yare. Yaren da nake koya shine yaren Turanci saboda na shiga makaranta kuma ina koyan Turanci dan ina so idan na ji Turanci dinga zuwa wurare a kasar mu ana amfani da yaren Turanci sosai sabida Turawa ne suka ba mu mulki.

Kana yin waƙa cikin zuciya? Eh, ina rera waƙa a cikin zuciya, musamman lokacin da na ji ina cikin shauki. Shawkin soyayya ya kama ni, tabbas ina yin waƙa a cikin zuciya. Idan ina samun natsuwa, na rera waƙoƙi na, wanda idan na yi su, a nakan ji daɗi, nakan samu nishaɗi.

Kana da dabbar gida? Eh, ina da dabbobi a gida, ba ma dabba ɗaya ba ma. Saboda ina kiwon kaji, ina kiwon akuyoyi, ina da talo-talo, ina soma nan gaba da sai sa da agwagi duk muna kiwo. Shi ne, ni mutum ne ma'aboci son kiwo musamman dabbobin gida sosai.

Kana zuwa wurare da wuri ko daga baya? Tabbas ina zuwa gurare da wuri, saboda ni mutum ne mai son cika alkawari. Idan aka maka yi alkawarin zuwa wuri, aaa nakan je da wuri da gaskiya. Nakan yi kokari na ga na cika alkawari. Na je da wuri. Tabbas ina zuwa wuri da wuri, ba daga baya ba.

Ku bamu labarin neman gida da batun dillalan gidaje. Eh tabbas, labarin neman gida da batun dillalan gidaje. Mu muna tare da dillalai anan. Idan kana neman gida, zaka bi ta wuraren dillalai. Zasu nema maka gida, kaje ka duba. Idan yayi maka so, zasu fada maka kuɗi da zaka biya na haya. In kuma gidan siyarwa ne suma da kwai. Inda zaka samu dillalai zasu kai ka. Idan guri yayi maka to sai, ka siya.

Wane abincin titi kuka fi so na kan, na ɗan kuɗi kaɗan? Eh tabbas abincin titin da na fi so na ɗan kuɗi kaɗan shine sai gurasa. Shine, idan na sai gurasa bana siyan shi da kuɗi da yawa amma kuma zan ci sabida mammari da sha'awa. A'a zan ci shi inji daɗinsa sosai.

Yaya kake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci? Eh. Tabbas, gaskiya yanda nake tsara ayukan da suka fi muhimmanci shi ne nakan fara yin su ne da wur-wuri kafin ƙarfina ya ƙare. Nakan yi su kuma a kan lokaci, na tabbatar da lallai na kammala su. Yanda nake tsara ayyuka na kenan masu muhimmanci.

Idan an ce, idan an ce ku koyi sabuwar sana'ar hannu, wacce za ka zaɓa? Me yasa? Eh tabbas idan an ce in koyi sabuwar sana'ar hannu wacce zan zaɓa ita ce sana'ar ƙira. Ina nufin dan yanzu ni plumber nake yi aikin wutar ruwa na plumber. Amma yanzu idan an tambaye ni sana'ar ƙira ita take burge ni dan ina da aboki wanda yake sana'ar ƙira. Ina sha'awar sana'ar ne sabida na ga yanda ake yin ta. Shi yasa nake so na zama maƙeri nima a sana'ar ƙira.

Wane ƙanshin abinci yake tuna maku yarentarku mai yasa? Eh gaskiya ƙanshin abincin da yake tuna min yarentana shine idan na ji ƙanshin miyan kuka shine yake tuna min da yarentana. Dan a lokacin idan aka mana miyan kuka gani nake ba a yi abinci ba. Don a lokuta da dama idan aka yi miyan kuka bana so in ci sai in shiga tunani in dinga shiga zullumi dan bana dauke miyan kuka abinci ba sai dai shinkafa.

Yaya ake ƙin yarda cikin ladabi a Hausa ba tare da ɓata zuciya ba? Gaskiya, yanda ake yarda da cikin ladabi ba tare da ɓata zuciya ba shine mutanen da a zamanance gaskiya idan aka zo ana da tarbiyya, ana da ɗa'a ba kamar yanzu ba. Yanzu gaskiya yakan zama wahala.

Idan bako ya ce ku koya masa kalmomin hausa biyar, waɗanne za ku zaɓa me ya sa? Idan bako ya zo ce mu koya masa kalmomin hausa guda biyar, wanda zan zaɓa kuma dalili shine zan koya masa gaisuwa, sallama da gaisuwa, yauwa, gaisuwar safe, ina kwana gaisuwar rana, ina yini gaisuwar yamma, an yi na lafiya da wa innan kuma barka da zuwa, sannu da zuwa. Duk wa innan su ya kamata na koya masa saboda su ne abubuwa na farko da ya kamata ya fara sani.

Taron masu gidaje ko na unguwa yaya yake gudana? Eh tabbas, taron mu kaman mu a nan unguwar mu muna taron matasa na unguwa gaskiya haka saboda muna gudanar da shi ne duk ƙarshen wata. Haka zamu zauna muji matsalolin da ke tafiya a unguwarmu da kuma yacce zamu magance ta sai mu zauna mu tattauna yanda muke zama ke nan mu a unguwanni mu.

Yaya kake jagorantar mutane? Eh, gaskiya ni, mutum ne mai son bin ƙa'ida da kuma gaskiya da riƙon amana. Bana son na cutar da kowa, sai wanda ya cuta kansa. Don ni gaskiya, a lokacin da nake riƙe da maƙami na unguwar mu, na kyautata wa mutane sosai. Bana duban ganin ido na cewa saboda kana guri na ma ko in baka nan nace zan zalunce ka. Ina kokarin kwatanta gaskiya da riƙon amana.

Fatan alheri da albarkar manya wace daraja suke da ita a ganin ku? Gaskiya fatan alkhairi da albarkar manya, ita ce take sa mutum ya ci gaba, ya kai kuma matakin da bai taɓa tunanin zai kai ba a rayuwarsa. Saboda gaskiya fatan alkhairi, a gaskiya da addu'ar manya, ita ce abin da ya sa ba za ka ringa samun kalubalai a rayuwan ka ba. Kuma gaskiya muna alfahari da addu'an manya sosai.

Littattafan soyayya na Hausa shin kun taɓa karanta su?, ku faɗa, ku faɗa game da wannan duniya. Eh gaskiya, a littattafan soyayyar da muke karantawa na da ba iri ɗaya ba ne da na yanzu sosai. Gaskiya, saboda na da yana faɗakarwa sosai a yanzu kuma sun mai da shi na soyayya akwai da shirme da shiriri ta. To tabass nada yana faɗakarwa sosai.

Fit, kwata kwata, sharap. Kalmomi da suke inna hoto da sauti. Ku faɗa waɗanda kuke amfani da su. Eh gaskiya kalmomin da muke yawan amfani dasu kamar in ce kai, kai, kai. Natsu, natsu su nafi amfani da shi a kullon gaskiya. Sabida yarana sun cika kin ji sai in masu yi musu tsawa, sai kuma na ce masu natsu.

Abincin tafiya me kuke saye, saya a hanya idan kun- kuna tafiya mai nisa? Gaskiya ni ban da ciye-ciye idan zan yi tafiya mai nisa. Iya abubuwan da nake siya nakan siya miniras da gala da kuma ruwa. Miniras ɗin inasiyan Coca-Cola ne na siya sabida bana so in ci wani abu balle cikina ya ɓaci tunda tafiya nake mai nisa.

Man girki, daga man gyada zuwa manja wanne gidan ku ke amfani da shi? Eh gaskiya man da aka fi amfani da shi a gidan mu shine manja. Idan dai ba soye soye za a yi ba shine ake amfani da man gyada. Amma manja da shine muka fi amfani da shi a gidan mu sosai saboda shi bai da illa, bai sa cututtuka, kamar man gyada.

Ɗanjuma, Danladi, Talata sunayen da suke bin ranar haihuwa. Ku faɗa gami da wannan al'ada. Eh, sunayen al'ada gaskiya dakwai irin su Danlami, wanda aka haifa ran Alhamis kenan. Sannan dakwai irin su Ɗanliti, wanda aka haifa su ranan Litinin. Da Tasalla, wacce aka haifa ran Sallah. Da Jummai, wacce aka haifa ran Juma'a. Da Ɗanjuma shi ma haka ran Juma'a. Sunaye ne wanda na ranaku na al'ada gaskiya.

Ku ƙwatanta tasha ta yadda tafiya zuwa wani gari take faruwa. Gaskiya ni kamar yanzu idan zanyi tafiya, ƙwanaki can da nake karatu a Bauchi, yadda nake kayawa idan zan tafi Bauchi daga Kaduna. Nakan tare ɗan achaba ko adaidaita, na hau zuwa Express. Daga Express idan na tafi zan tare, zai sauke ni zan hau kuma wani adaidaitan kuma ya kaini tashar Kawo. Daga tashar Kawo zan hau mota zuwa Kano. In na sauka a Unguwa uku daga nan zan hau zuwa Azare. Sannan in hau mota kuma zuwa Gadam. Yanda tafiya na take kasancewa kenan.

Me kake ji ranar biyan albashi? Gaskiya na kan tsinkaici na cikin jin daɗi da farin ciki saboda idan aka biya albashi, zan yi hidindumu, zan biya bashi, zan siyo kayayyakin abinci kuma zan bibbiya wasu abubuwa, uh, na rayuwa wanda muke yi da, yi da iyalai na sosai. Gaskiya ina tsintan kai na cikin farin ciki, madamsaltuwa.

Gidajen motsa jiki da suke ƙaruwa, me kuke gani game da wannan sabuwar al'adar? Eh, gaskiya gidajen motsa jiki abubuwa ne masu kyau sosai. Suna da mahimmanci sosai. Don wani gaskiya bai iya zuwa ya tafi filin ƙwallo haka kawai saboda shi ba ma'aboci ƙwallo bane. Amma fitowar gidajen motsa jiki yakan sa shi yaje ya rijista duk wata ya dinga ɗan zuwa yana motsa jikinsa a lokutan da ya samu.

Kana biyan kuɗi ta waya? Kwarai kuwa, ina biyan kuɗi ta waya. Ƙuɗaɗen makarantu ana biyan su ta waya, kuɗaɗen wutar lantarki, kuɗaɗen ruwa duk ana biyan su ta waya. Tabbas kuma yana da sauƙi sosai, dan da sai ka taka ka yi tattaki ka je duk inda za ka je ka biya. Amma yanzu an samu sauƙi ta waya duk muna biya.

Menene abin da kake yi dan nishaɗi? Eh, tabbas, babban abin da nake son yi dan nishaɗi shine yawants karataun Alqur'ani. Nakan samu nishaɗi sosai sannan in kasance da iyalaina a gida ma da yarana. Yana bani nishaɗi sosai, dan kasancewa da su. Abu ne wanda yake ba da nishaɗi mara misaltuwa.

Shinkafar gida da ta waje wacce ce gidan ku ke amfani da ita kuma me yasa? Tabbas shinkafar waje itace muke amfani da ita saboda tafi ɗaɗin ci kuma babu tsakuwa. Dalilin da yasa muke amfani da ita kenan.

Kana kunna kendir a gida? A'a, bana kunna kendir a gida sabida dadai muna amfani da ita. Amma yanzu muna siyan torchlight ne mecaji rechargeble mukai wurin caji sannan mu zo mu dinga amfani da shi wurin ganin haske a gida.

Wane wasa kuka fi so ku kalla ko ku buga? Yaya ake yin sa? Wasan da na fi so na kalla ko na buga shine wasan ƙwallon ƙafa. Ina son kallon ƙwallon ƙafa kuma sannan ina buga ƙwallon ƙafa. Ɗan nema abokin buga ƙwallon ƙafa ne kuma na iya buga shi sosai.

Hausar makaranta da hausar gidan ku, wanne bambamci kuke ji tsakanin su? Eh tabbas hausar makaranta dakwai bambamci sosai, saboda shi ana yin sa ne bisa tsari da ka'ida, ka'idojin yin sa. Amma hausan gida ana yin sa ne kawai ta yace ta zo.

Ka fi son AC ko fanka? Tabbas na fi son fanka saboda AC sanyin shi yayi min yawa. Amma idan na kunna fanka, nakan sa yadda dai tashi ni yanda nake son shi. Kada yayi min yawa. Nakan kunna shi ne gwargwadon yanda nake so saboda fanka yana shiga jiki har kashi.

Kana lulluɓe jiki da bargo? Eh, ina lulluɓewa lulluɓa da bargo saboda idan ana sanyi ko in da damuna gari ya yi sanyi, ina lulluɓe jikina. Don haka ina lulluɓe jikina da bargo saboda na fi jin daɗin bacci idan na lallaba da bargo.

Kuɗin hannu ko biya ta waya, wanne yafi yawa a inda kuke zaune? Wanne kuke amfani dashi? Eh, muna amfani da kuɗin hannu wurin kanana-kananan siyayya, amma biya ta waya muna amfani da shi ne idan za a yi manyan siyayya. Saboda yanzu ba a yawan yawo da kuɗi sosai a hannu.

Yaya kake shirya ayyuka? Eh tabbas ina shirya ayyukana bisa tsari na gurin gudanarwa wanda kuma zai mun sauki gurin tafiyar da su. So ina, ina shirya ayyukana ne sosai na yi su yanda ya kamata saboda bana son samun matsala.

Kana raba wurin da kake a yanar gizo? Ƙwarai kuwa ina raba wurin da nake a yanar gizo sabida nakan hau Facebook, na yi cattin dina, na yi kalle-kallen labarai kuma sannan nakan je Twitter. Ina da WhatsApp dukka kuma duka ina rarraba ko ina nakan je.

Kana siyan kaya a yanar gizo? Eh, ina siyan kaya a yanar gizo sabida ni yawancin rayuwa na ya fi yawa ne a yanar gizo. Ina bin kasuwanni sosai wa'inda suke saisai da kaya a yanar gizo, kuma idan na gani ina min oda, na biya kuma sannan a kawo mun har inda nake.

Ba da bashi tsakanin abokai da dangi, wacce ka'ida kuke da ita? Eh tabbas, ba da bashi tsakanin abokai da kuma dangi, ka'idar da muke da ita shine ka'idar wani lokaci za a biya. Sannan in aka ba da wannan ka'idar, sai idan lokaci ya yi sai a bayar.

A ganin ku mene ne amfani da hadarin shafukan sada zumunta? Tabbas, a ganina amfanin da hadarin shafukan zumunta shine wasu suna amfani da shi ne bayan da ya kamata ba. Za su ringa amfani da shafukan zumunta wurin cutar da wasu ko yin abubuwan da bai dace ba. To wannan da akwai haɗari sosai, gaskiya.

Yaya kake jin hayaniya? Tabbas, ni mutum ne wanda ba na son hayaniya. Hayaniya yana yakan dame ni sosai. Ba na son hayaniya. Nakan in aka yi hayaniya har ciwon kai yake sani. Nakan ware kaina idan na ga hayaniya tana yin yawa, na koma inda babu hayaniya.

Waɗanne ayyukan gida kuke yi a kullum, yaya kuke tsara su cikin yini? Gaskiya tun daga wayewar gari, safiya ayyukan gida sukan fara, so ba mu muke gamawa ba sai gabanin magariba. Shi ne tsarin kenan.

Kana sanya agogo a hannu? Ƙwarai kuwa, ina sanya agogo a hannu saboda ni ma'abocin sanya agogo ne. Dan haka ina da agoguna sosai. Ina da wanda nake sawa da manyan kaya, ina kuma da waɗanda nake sawa da ƙananan kaya. So ina sa agoguna sosai.

Kirari, yabon mutum da ayyukansa cikin kalmomi masu ƙarfi, ku bayyana yadda yake aiki. Eh tabbas, shi kirari da yabon mutum a cikin ayyukansa yana aiki ne musamman idan mutum yana aikata abubuwa na gari ko jarumi ne, son ana masa kirari ana tayar masa ne da abubuwan da za su daidai yadingajin shi ya kai kuma yana jin daɗi.

Waɗanne alamomi ne mutanen unguwarku suke amfani da su wajen nuna wuri? Eh tabbas, alamomin da mutanen unguwarmu suke amfani da shi wurin nuna wuri shine kalan fenti, ah, da kuma yanayin tsare-tsaren gine-gine da layuyyuka.

Wane irin takalmi ka fi so? Eh, tabbas takalmin dana fi so. Na fi son takalmi sau ciki saboda ina jin daɗin sa sau ciki. Dan ni ɗan ƙwallo ne, ina sa takalma sau ciki kuma ina jin daɗin su wurin ya wuce ya wuce. Ƙafafuwana za su yi fes da tsaro kuma.

Wace rawa burodi ko gurasa suke takawa a abincin gidan ku? Eh, tabbas burodi da gurasa suna taka rawar gani sosai a abincin gidan mu, saboda ina karyawa da biredi da safe. Dashi nake karyawa, nayi karin kumallo. Sannan gurasa kuma mukan ci sa lokaci lokaci.

Komai nisan jifa ƙasa zai faɗo. Ku bayyana wannan karin maganar da misali da ra daga rayuwa. Tabbaci magana, karin maganar da ake yi na komai nisan jifa ƙasa zai faɗo shine duk daren jimawa duk abin da kake yi na rayuwa dakwai ƙarshe. So wasu sukan dauki rayuwa ne kamar babu ƙarshe, to kuma dukkan abinda kake yi yakamata ka san cewa duk inda kaje ma'anar komai nisan jefa ƙasa zai faɗo. To kome kake yi ka dinga yin nazari akai sabida duk inda ka tafi dole zaka dawo gida.

Ina kake son ciyar da hutu? Eh tabbas, inda nake so na dinga zuwa hutu, ah shine nafi son in dinga ziyartar bakin teku. Ah da turanci ana cewa beach kenan. Inje in yi wanka lokacin hutawa na. A nan nake zuwa nayi wanka na kuma sha ruwan kwakwa na huta.

Rubuta ba da ɗa da ƙa a waya. Yaya kuke yi ku faɗa game da sauƙi ko wahalar sa? I tabbas wannan kalmomi suna da rikitarwa sosai ga wanda bai koya karatu sosai ko kuma ya iya ba, saboda suna da ɗan wahala wurin bayyana su, amma kuma ni ba su min wahala.

Kana kulle ƙofa kullum? Kwarai kuwa ina kulle ƙofa kullum. Nakan kulle ƙofa idan zan fita inje wajen aiki, saboda gudun kada a shigo a shiga gida ayimin ɓarna ko a ɗauke min wasu abubuwa. Ƙofa yakan kasance kaman tsaro ne na gida, to ina kulle ƙofa kullum.

Yaya kake magana da abokan ciniki? Eh, ina magana da abokan ciniki ne cikin girmamawa. Yauwa, sabida abokan cinikina ina girmama su kuma bana ɗaga musu murya. Ina tausasa murya cikin kalamai cikin natsuwa nake magana da su. Abokan cinikina bana fashi da su.

Kalmomin soyayya da na ƙauna ga yara da masoya, ku faɗa waɗanda kuke amfani da su. Eh tabbas kamar yara ina amfani da kalmomin soyayya wurin nuna masu ƙauna da kuma nuna abin da ya dace. A eh gaskiya duk ina nuna masu ina amfani da wannan kalaman wurin kwantar wa da mutane hankali.

Kana karanta jarida? Eh, ina karanta jarida. Tabbas, ni ma'aboci karanta jarida ne, sabida ina son sauraron labarurruka kuma sannan ina yin jin labarai kala kala. Don haka shi ya sa nake karanta jarida. Ina yawan karanta jarida. Dis sabon jaridan da ya fito, nakan siye shi na karanta.

Sau nawa kake wanke tufafi? Eh, a gaskiya ina wanke tufafi sau ɗaya ne a duk mako, saboda a duk mako ina da ranar Lahadi wanda na wari, ranar da nake wanke tufafi. Don a lokutan idan na wanke su, zan jira su bushe sannan na goga.

Wani bikin shekara kuka fi so yaya ake yin sa? Bikin shekarar da na fi so shine bikin babban sallah. Dalilin da nake ina zuwa nafi son sa ne saboda ina zuwa hawan daushe, ina kallon yadda sarakuna suke wasa da dawakai, ake wasa ake guje guje, ina barjin.

Yaya kake, yaya kake kare kanku daga sauro? Eh ina kare kaina daga sauro ne gurin kwanciya a cikin gidan sauro saboda bana son sauro ya cije ni. Kuma sannan nakan kula da ɗakina, nakan rufe shi sosai bana son sauro ya shigo. Kuma ina sa magungunan sauro sosai.

Ku ba mu labarin abincin ranar Sallah a gidanku. Eh, abincin ranar Sallah a gidanmu, duk Sallah muna yin fankaso, sannan muna yin shinkafa wanda za mu rarraba wa makwabta da 'yan uwa da kuma abokan arziki saboda murnar Sallah. Tabbas muna yin fankaso kuma.

Kiran masu talla daga mai ruwa zuwa mai lemu, ku ƙwaiƙwayi kiran da kuke kuka saba ji. Eh tabbas, kiran masu talla wani lokaci za ka ce ka kira ko kuma me ayaba, mai lemu, waɗannan shine irin kiran da muka saba yi musu don su zo.

Wanne fim ko shirin talabijin kuke kallo akai-akai, me yasa? Daɗin kowa shine shirin da nake kallo a talabijin, saboda ina jin daɗin shirye-shiryen daɗin kowa. Dan yana da faɗakarwa sosai, shiyasa nake kallonsa kuma ina jin daɗinsa.

Kana iya bada barkwanci? Kwarai kuwa, ni mutum ne mai son bada barkwanci. Ina yin barkwanci sosai sannan mutane ma sukan so su zauna da ni sabida barkwanci na. Ina da barkwanci sosai gaskiya, mutane kuma in suka zauna da ni. Su na jin, su na so su zauna da ni sabida barkwanci na.

Hanyoyin lokacin sallah yaya suke a garinku? E, hanyoyin lokacin sallah gaskiya dakwai cunkoso sosai, saboda motoci suna yin yawa a hanya. Mutane sukan fito sosai a lokacin murnan sallah. Akan je ziyarce-ziyarce kuma sosai.

Yaya kake inganta aikinku? Eh, ina inganta aikina ne wurin yin aiki na gari, na ƙwarai, sabida a duk lokacin da zan yi aiki, nakan tsaya na yi shi yanda ya kamata. To idan na yi abu mai kyau, aikin ya inganta, nakan kula na yi shi yanda ya kamata sai me, sabida mutane su zo kuma su zo wa abu mai kyau.

Me kuke so ku bar wa ƴaƴanku ko tsara mai zuwa? To tabbas abin da nake so na bar wa ƴaƴana shine na ba su tarbiyya na gari, na ba su ilimi ingantacce sosai wanda ko bayan bani za su zauna za su yi alfahari da ni kuma za su ji daɗi kuma hakan zai amfane su.

Wane irin fim kake son kallo? Tabbas fim ɗin da nake son kallo shine fim ɗin al'adun mu, fim din Hausa wanda yake tuna mana da al'adun mu da muke yi na garuwan mu na yau da kullum. Shine yasa nake son kallon fim din Hausa.

Yaya kake magance damuwa, kake magance damuwa a aiki? Eh ina magance damuwa ne a aiki. Wurin ganin na maida komai ba kome ba. Naje na samu natsuwa. Koda ko abin ya ɓatamin rai. Na shiga damuwa sosai. Nakan sa natsuwa a tattare dani domin naga na magance shi.

Cin abinci tare a kwano ɗaya, ku faɗa gami da wannan al'adar a gidanku. Eh, gaskiya mu a gidanmu al'ada ce cin abinci a kwano ɗaya, saboda ana so a haɗa kanmu mu taso. Muna son junanmu shiyasa ake hada mana abinci a kwano ɗaya.

Yaya tatawan gidanku ko na unguwarku suke amfani da waya, shin kun taɓa taimaka masu? Gaskiya muna taimaka masu sosai, yanda abin da suke iya wa da wanda basu gane ba, makan zo muyi masu bayani kuma kowa ya fahimta.

Harshen tasha dana masu mota, ku faɗa gami da kiran wurare da zance hanya. Gaskiya, harkan tasha da yanda ake kiran sunayen unguwanni, arkasa ina ne, ina ne sabon tasha ina ne. A hakan yana matukar nuna ma mutum saukin inda za ka je.

Wane irin burodi ka fi so? Eh tabbas burodin dana fi so shine "jofad bread". Buredi ne mai daɗi, mai laushi ga kuma garɗi. Idan kana cin sa, za ka cisa cikin kwanciyar hankali kuma yana da daɗi sosai, don da shi nake kawo wa iyalaina muke ci, muke karyawa da shi.

Shekaru ashirin masu zuwa, yaya kuke ganin harshen Hausa zai kasance? Eh tabbas, gaskiya harshen Hausa nan da shekaru ashirin masu zuwa muna ganin harshen Hausa zai faɗaɗa. Za a dinga amfani da shi a garuruwa da dama ma. Kuma sannan yana da sauƙin faɗa kuma yana da, eh, sauƙin iyawa.

Me kake yi don kiyaye lafiya? Ah, ni mutum ne mai son motsa jiki sosai. Kuma sannan ina da tsari gurin abun abin abincin da nake ci sosai. Sabida in gani lafiyata ta inganta. Yana taimaka min sosai motsa jiki da kuma kiyaye kalolin abincin da nake ci.

Wani irin mai kake amfani da shi? Man da nake amfani da shi shine lemon fresh. Na jima ina amfani da man lemon fresh saboda yana sa jikina yayi laushi kuma bai sa haske bleaching. Mai ne mai dadi kuma da dadin ƙanshi.

Masu kai kaya da babur yaya suka canza sayayya a garinku? Eh tabbas masu kai kaya da babur sun sauƙaƙa kai kaya nesa a garin mu gaskiya, sabida ana samun sauƙi akan yanda za ka samu ɗan dako ne ya kaima a ka don nisan guri.

Ku bamu labarin tafiya zuwa gida lokacin Sallah. Tabbas, tafiya zuwa gida lokacin Sallah tafiya ce mai daɗi wanda zaka tafi a marmarce. Kana hanzari ka je gida cikin ƴan'uwa, ka je ka yi bikin Sallah lafiya cikin ƴan'uwa. A'a, tafiya ne wanda muke tafiya da ni da iyalaina gaba ɗaya mu je gida domin Sallah.

Sannu da aiki, wace daraja wannan gaisuwan take da ita a garinku? Tabbas, sannu da aiki tana da matuƙar daraja sosai, wacce duk wanda yi ya gan ka ya girmama ka ya ce maka sannu da aiki, za ka ji dadi kuma sannan za ka mutunta shi kuma sannan ka gane cewa ya san darajarka.

Wane lokaci na shekara ka fi so? Lokacin da na fi so na shekara shine lokacin damuna, saboda ni mutum ne mai son ruwa, in ga ana ruwan sama. Domin idan an yi ruwan sama, gari yakan yi sanyi, yakan yi daɗi, to shi yasa na ke son ruwan sama. Dan ni an haife ni nema a lokacin watan Takwas, lokacin ruwan sama.

Yadda ake magana da jarirai da ƙananan yara, ku faɗa kalmomin harshen jarirai na Hausa. Eh tabbas, yadda ake magana da jarirai ƙananan yara, musamman yara wanda basu iya magana ba, za ka yi ta masu wasa kala kala da waƙoƙi. Sabida tunda su ba jin magana suke yi can sosai ba jarirai. Sannan ƙananan yara kuma su suna ɗan jin magana, ana saita su ne haka.

Danwake, ku bamu labarin wannan abincin da yadda ake cinsa. Eh, danwake abinci ne wanda ake yinsa a hanta. Wani ana yinsa da garin alabu, wasu kuma akan dafa, akan nika a gero, sannan a haɗa shi. Idan aka sa, akan jefa shi cikin ruwan zafi ne. Idan ya dahu sai a ci sa da man gyada ko manja da yaji.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Ina tabbatar da ingancin aiki ne wurin yadda na ga ake yin sa da kuma kalan kayayyakin da ake amfani da su guran ayyuka. Hakan yakan tabbatar mana da cewa lallai aikin nan zai yi inganci sannan bugu da ƙari kuma in an kammala ka yi amfani da shi.

Kalmar kuɗi asalinta wuri ne na da ku faɗa abin da kuka sani game da tarihin kalmomin kuɗi. Tabbas shi kalmar kuɗi ana amfani da shi ne a gurin siyayya da a nasiyan abubuwan amfani. Da can kafin kuɗi ma akan yi amfani da a yi canji ne. Idan kaman kai kana da a wani abun amfani ko kayan abinci sai ku je ku sauya da kai da wanda bai da ka nema wanda baka da irinsa.

Kana sanya tunatarwa don ayyuka? Wani kuwa ina sanya tunatarwa don ayyuka. Saboda nakan sanya tunatarwa, ina so in tashi da sauri da safe idan ban yi barci, ina kwanta barci ko kuma a'a, da rana ne lokacin wasu ayyukan, sai na je na sauya lokacin na sa kalman tunatarwa don na tashi da wuri.

Canjin kuɗin mota yaya yake shafar tsarinku na yau da kullum? Aa tabbas canjin kuɗin mota yana shafar tsarin mu ta yau da kullum na yanda idan aka baka canji, to sai dai ka sai wani ƙaramin abu da shi, to ba dai kuma ka siya babban abu ba, saboda kuɗin ya riga ya, an rage maka, ya rage canji.

Lokacin mangwaro a unguwarku, ku kwatanta shi. Eh tabbas, gab da damina shine lokacin mangwaro. Mangwaro yakan yi a wannan lokutan, mutane kuma sukan sha shi sosai. Idan ni nafi so, idan zan sha mangwaro, sai ruwa ma ya sauko damina ya bigi mangwaron sannan nake sha saboda gudun cututtuka.

Ku bamu labarin wata tafiya da ba ta tafi daidai ba da yadda kuka fita daga ciki. Tabbas, dako wata tafiya da nayi daga garin Jos zuwa garin Kaduna. Tinda safe na fito zanzo garin Kaduna amma bani na iso Kaduna ba sai sha biyun dare. Saboda motar ya lalace a hanya ya dunga samun matsaloli na motoci na abin hawa.

Kana sanya bel kullum? Ƙwarai kuwa ina sanya belt kullum, saboda duk wanduna na ina sanya masu belt. A, dan na saba sanya belt kuma ina yin zanzaro. Ina da belt kala-kala, shiyasa koda yaushe nake sanya belt. Na kuma saba amfani da bel.

Wani launi jakar ku ta kuɗi? Eh tabbas jakata ta kuɗi launin baƙi ne, saboda shi koɗewarsa yana ɗan wahala, yana da juran wahala bai da nuna datti da wuri, shi yasa nake amfani da ka launin baƙi.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa ne a duk ranar Juma'a da yammaci. Lokacin da nake zuwa kasuwa ke nan na je na yiwo siyayya. Sabida lokacin ne nake da lokaci sosai da zan iya zuwa kasuwa amma kuma da yammaci nake zuwa na yi siyayya na.

Masu tallar magani a mota da kasuwa, wace gogewa kuke da ita game da su? Tabbas, masu tallan magunguna a kasuwa mutane ne waɗanda wani lokutan sau da dama magungunan su ba aiki suke ba, sai su zo su yi ta rantsuwa. Kuma idan suka tafi, ba kai zaka ƙara ganin su ba.

Wane gidan abinci ka fi so? Gidan abincin da na fi so shine gidan abincin Mr Bigz, wanda idan duk wani kalan abinci da kake bukata zaka samu kama da na gargajiya har da abincin zamani. Har kace kaji, da kwai kifaye, da kwai kayan laƙumashi gasunan dai kala kala.

Yaya kallon fina-finai da sauraron waƙoƙi suka canza daga da zuwa yanzu? Eh gaskiya, kallon fina-finai da waƙoƙi sun canza. Da ana yin fina-finai ne masu faɗakarwa da nuna al'adu amma yanzu duk sun sauya. Sun koma fina-finan batsa da kalamu marasa daɗi da kuma waƙoƙin batsa.

Yaushe kake kwana kullum? Ina kwana ne kullum karfe sha biyun dare nake kwanciya, saboda lokutan na gama dukkan abubuwan da zan yi da gajiya ya kama ni sai in kwanta. Ina kwanciya ne karfe sha biyu na dare kullum domin na tashi da wuri.

Yaya lokacin hunturu yake canza rayuwa a unguwarku? Tabbas lokacin hunturu yana lokaci ne wanda idan ya zo zaka ga mutane suna taka ƙanƙan, yanayin canza shigan mutane, mutane suturan su da suke sawa ma yana canzawa saboda iska da sanyi da ake, da hazo da ƙura da ake yi.

Adashe, yaya yake aiki? Ku bamu labari naku ko na wanda kuka sani. Gaskiya, adashe wani abu ne wanda idan ba ka yi taka tsan-tsan ba, sai yanzu yanzu ya haɗa ka faɗa da mutane sosai. Dan ni na shiga adashe shau da dama ba a wanye lafiya ba. Za a ci kuɗinka idan wani ya kwasa ba ya zuban nashi a adashen.

Yaya wurin aikinku yake? Eh, wurin aikinmu babban wajen aiki ne, saboda ni ma'aikaci ne na gwamnati. Wurin aiki ne mai ɗauke da tsari, da ka'ida da kuma dokoki. Akwai lokacin da za ka zo, akwai lokacin da za a ba ka na hutu ka ci abinci ka yi sallah, akwai kuma lokacin tashi.

Wane shirin yaranta kuke tunawa har yau? Gaskiya shirin yarantan da nake tunawa har yau shine lokacin da aka kaini makaranta. Ranar farko da za a kaini, da aka kaini aka ce za a taho gida, ni ma na ce zan biyo su. Na ki zama, na dinga rikici ina kuka.

Ka fi son miya mai zafi ko mai sanyi? Tabbas na fi son miya mai zafi, saboda na fi jin daɗin cin abinci da miya mai zafi akan miya mai sanyi. Saboda da miya mai zafi ya fi daɗin cin abinci, kuma ni na fi son cin abinci da miya mai zafi gaskiya akan miya mai sanyi.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Kwarai kuwa ina ajiye abubuwa da dama a yanar gizo sabida yanar gizo na dauketa ne guri wanda zan faɗaɗa abubuwa na zan ajiye sirrika na sosai wanda ba kowa bane zai gani.

Sunayen Hausa suna da ma'ana da labari. Ku bayyana sunanku ko na wani, ko na wani a gidanku. Eh, kamar ni sunana, sunana Muhammadu Al-amin. Al-amin ɗin sunan mahaifina ne da ake kira na da shi, sai aka ɓoye mun ake kira na da sunan rana. Saboda an haife ni ran Alhamis sai ake kira na da Danlami.

Rubutunka yana da kyau. Ƙwarai kuwa rubutuna yana da kyau sosai saboda na iya rubutu. Tun a makaranta ɗalibai 'yan uwana sukan so su ga rubutu. Malamina kuma yana zaba na in zo in yi rubutu kuma a gaban ɗalibai saboda rubutuna yafi na kowane ɗalibi kyau.

Sau nawa kake share ɗakin ka? Ina share ɗakina sau biyu ne a duk kullum. Nakan share da safe sannan kuma da kuma yammaci. Sabida akwai yara, ina da yara da suke wasa suke ɓata mun ɗaki. Don haka shi ya sa nake share ɗakina sau biyu.

Sau nawa kake amfani da wayarka? Ina amfani da wayana so da dama saboda ni ina business. Ina kasuwanci da wayana, ina da mutane da dama da waɗanda suke kira ta waya don mu'amala sosai. Ina amfani da wayana sosai gaskiya.

Idan lafiya ta ɓaci, menene matakin farko a gidanku? Abin da muke yi idan mutum bai da lafiya a gida, farko mu kan garzaya ne asibiti da shi domin mu je likitoci su duba shi, su tabbatar mana da abin da yake damunsa sannan su ɗaura shi, su ɗaura mutum akan magungunan da zai sha domin ya samu sauƙi.

Kai da Haba, ku faɗa yadda waɗannan kalmomi motsin rai suke aiki a zance. Tabbas kai da Haba suna amfani saboda idan kace kai kana amfani kana so ka kira mutum kenan ko kuma idan mutum kace Haba yana amfani ne wurin tambaya. Ayar tambaya ce Haba.

Abdullahi ya zama Audu. Muhammadu ya zama Mamman. Ku faɗi yadda sunaye suke taƙaitawa a baki. Eh, mutane, mutane, musamman mutanen karkara, su suke da tsarin sauya irin wannan suna. Abdullahi sai a ce masa Audu, shi kuma Muhammadu a ce mai Mamman. To, duk irin waɗannan rage sunaye ne na mutane, musamman mutanen karkara.

Sau nawa kake share ƙura? Ina ƙaƙashan share ƙura sau ɗaya ne a kullum, saboda unguwarmu da kwai ƙura sosai. Don haka dole sai na ringa share ƙura don ɗakin yayi kyau. In ba haka ba, idan ban share ba ɗakin yana yin damuwa sosai, yayi ƙura sosai. Haka ina share ƙura sau ɗaya ne a kullum.

Yaushe kake cajar wayanka? Ina cajin wayana sau ɗaya ne a kullum da daddare, sabida kullum ina amfani da waya, to da daddare idan zanyi barci nake sa cajar wayana, sabida a lokacin ba'a bana amfani da ita ina barci, shine ina amfani da damar wurin cajin wayata.

Wace tasiri iska mai kyau da wuraren kore suke yi a jikin ku? Tabbas iska mai kyau tana matuƙar tasiri a rayuwar mu. Saboda idan ka shaƙe iska mai kyau a, yana da kyau a lafiyan ka, sannan koren wurare kuma yana ƙara ƙarfin idanu.

Wane irin kyauta kake son bayarwa? Tabbas ni mutum ne mai son ba da kyautar bazata sabida ko lokacin da mutum ke bukatan kyauta idan ka basa yafi daukan abun da muhimmanci kuma ya fa jingadi. Ina son ba da kyautar bazata sosai. Itace kalar kyautan da nake son bayarwa kaba mutun da yake bukata.

Wane shago ka fi zuwa? Shagon da na fi zuwa shine shagon mai aski gaskiya a saboda ni mutum ne mai son zuwa shagon aski, na je na ga yanda ake ma mutane aski saboda ina son ganin shagon aski. Shagon aski yana daga cikin abun da nake so na koya.

Dawa kuke Hausa zalla, dawa kuke haɗawa, dawa kuke wani harshe daban ku faɗa. Eh, mutumin da nake Hausa zalla da shi, ina yi da mutanen unguwarmu sosai saboda duk Hausawa ne. Kuma ni ma bahaushe ne, shi ne nake Hausa. Dakwai abokina kuma wanda muke yin Turanci tare da shi saboda shi yana jin Turanci. Ni ma ina so na yi Turanci.

Shin musayar kaya da kaya ko aiki da aiki tana nan a unguwarku ba tare da kuɗi ba? Mai tabbacin musayar kaya da kaya tana aiki, a ba kuma kowa yake karɓa ba, sai wanda yake ra'ayin kalan kayan da kake son a yi musanyar ta, shine musayar da take aiki.

Wacce dabara kuke amfani da ita don cin abinci mai kyau da ɗan kudi kaɗan? Eh, dabarar da muke amfani da ita don cin abinci mai kyau da ɗan kudi kaɗan ita ce mu je kasuwa, mu nemo abu mai sauƙi mai kuma daɗi. Domin mu ci da ɗan kuɗin kaɗan, ita ce dabarar da muke amfani da ita.

Wane aiki kuke girmamawa saboda wahalar da take cikinsa? Ku faɗa, game da shi, game da shi. A tabbas, aikin da nake girmamawa saboda wahalar da ke cikinsa shine aikin soja. Muna girmama sojojinmu saboda mu ƙasarmu muna fama da rashin tsaro, yan ta'adda son addabe mu. Aikin soja aiki ne mai wahala sosai saboda suna rasa rayukansu kuma suna shan wahala a dajin duka.

Wani irin askirim ka fi so? Askirim dana fiso ita ce askirim ɗin Rufaidah Yogurt Rufaidah Company Rufaidah Askirim na, na Nabila. A ice cream ɗin yana da kyau, ina son shansa kuma yana da daɗi sosai. Sha nake fi son askrim ɗin Rufaidah.

Kana iya yin iyo? Tabbas ina iya yin iyo saboda na iya ruwa sosai kuma ina zuwa a rafi. Ina zuwa swimming pool domin naje na yi iyo a ruwa na yi wanka na samu nishaɗi. Musamman idan lokacin zafi shine lokacin da na fi zuwa domin yin iyo.

Matasan da suke tafiya birarin ko ƙasashen waje don neman aiki, me kuke gani game da wannan? Eh tabbas, gaskiya wanda bai da aikin yi ko kuma bai da aikinsa basa basa kuɗi sosai, yakan tafi ƙasashen waje domin nema ma kansa mafita. Wannan ba laifi bane amma wanda zai je ba zai dawo gida ba shine babban damuwa.

Raban ayyukan gida tsakanin ma'aurata a yau. Yaya yake canjawa? Raban ayyukan gida tsakanin ma'aurata. Tabbas abu ne wanda yake da kyau sosai don taimako ne, a taimaki juna, amma wani sa'in kuma yakan zama wani abu na daban.

Ku ba mu labarin ranar da kuka gwada sabon abinci da abin da ya faru. Tabbas, ran da na gwada sabon abinci, a'a tabbas ranar na dauki darasi sosai. Ranar da nake so na tuka tuwo da kaina, so amma kuma na zo ban yi shi yanda ya kamata ba.

Sau nawa kake amfani da intanet? Tabbas, ina amfani da intanet sau da yawa a kullum, saboda ni kullum rayuwata ta kasance ma yawanci a intanet ne, don ina son intanet. Ina gudanar da bincike sosai a intanet, don dai yawanci abubuwan da nake yi nakan same su ne a intanet.

Ku ba mu labarin wani abu da kuka koya a intanet wanda ba zata ba. Eh, abin da na koya a intanet wanda ban zata ba tabbas shine neman kuɗi. Gaskiya, na koyi neman kuɗi a intanet kuma ban zata ba. Don haka ya bani mamaki sosai.

Sai gobe sai anjima mu kwana lafiya. Ku faɗa yadda bankwana yake gudana na cikin Hausa. Eh tabbas bankwana yana gudana ne. Idan zaka rabu da mutum, ka fita ko kaɗan, je anjima ka dawo ku sake haduwa ko kuma bayan wani lokaci mai tsayi. Wannan bankwana yana da muhimmanci sosai.

Waɗanne abubuwa ne ba kwa manta wa idan za ku fita daga gida me yasa? Abubuwan da bana manta wa idan zan fita daga gida, aa shine na farko zan je na yi wa iyayena sallama domin su yi min addu'a. Saboda addu'an yana da matuƙar muhimmanci sannan kuma iyalaina su ma haka. Sannan kuma idan na tafi zan bar gida kuma nakan zo na yi azkar na yi addu'o'i saboda yana da muhimmanci sosai.

Menene yake sa ka yi dariya? A tabbata abubuwan dariya kaman barkwanci sosai sukan sani na yi dariya. Sannan kuma idan na kasance da yarana a gida, suna ba ni dariya sosai da abubuwan yin dariya sosai. Sabida ina samun nishaɗi da iyalaina.